Eh, ina so ɗakina ya kasance mai haske. Dan saboda haske yana sa ɗaki ya zama mai daɗin gaske sannan kuma yasa ɗaki ya zama mai tsabta. Kuma yakan taimakawa wajen samun kwanciyar hankali. Hakka kuma ɗaki mai haske yana ƙara kuzari kuma sauƙaƙa karatu ko yin aiki a ciki. Haƙika ina son ɗakina yayi haske.

Eh, ina kunna sanarwar apps a wayata da kuma na'urata ta kwamfuta, amma ina zabar waɗanda suke da mahimmanci ne kawai. Wannan yana taimaka min in samu saƙonni ko tunatarwa masu mahimmanci kamar na saƙonni da kuma imel ko wata ajanda, ba tare da hayaniya ko cunkoson sanarwa ba. Nakan kashe sanarwar apps waɗanda ba su da amfani ko suke kawo saiku, domin ina so in tabbatar da cewa zan iya mayar da hankali ga abubuwa masu mahimmanci ba tare da samun hayaniya ba. Wannan tsarin yana taimaka mini in samu tsari da natsuwa a amfani da na'urata.

Na fi son tufafin auduga. Dalili kuwa shine tufafin auduga a wurina ya fi daɗin sakawa sannan kuma ya fi daɗi wurin wankewa. Babu wani wahala sosai wurin wanke shi. Sai kuma na karshe yana da daɗi wurin guga nan ma. Bai cika nan naɗewa ba kaman yanayin sauran tufafi. Yana da daɗin guga. Cikin sauƙi za ka goge shi kuma ka ji daɗin sashi kuma ka wanke shi cikin sauƙi.